Eh, ina yin kiran bidiyo saboda yana taimakawa kuma yana sauƙaƙawa wajen yin ma'amala da kasuwanci da ta abota da mutum kanakallonsa kuma sannan yana saka farin ciki.

Eh ina sanya hula. Ina sanya hula saboda ado ne da kuma al'ada tamu irinna Hausawa. Shi sanya hula abu ne da yake nunawa da tabbatar da cewa wannan bahaushe ne sannan wannan ɗan kabila kaza ne.

Eh, ina kunna sanarwar wasu app da suke da muhimmanci a gare ni, musamman waɗanda suka shafi aiki, kasuwanci da sadarwa. Amma ina kashe sanarwar apps da ba su da amfani sosai domin kada su dame ni ko su rage mim mai da hankali.

Burina a aikin shine in yi aiki cikin ƙwarewa da gaskiya, in ba da gudummawa mai amfani ga ci gaban kamfani ko ƙungiya, sannan in ci gaba da koyon sababbin dabaru da ƙwarewa. Haka kuma ina so in zama abin dogoro, in kammala ayyuka akan lokaci kuma in taimaka maka wajen samar da sakamako mai kyau.

Kasar gidana tana da ƙasa mai laushi da yalwa wacce ta dace da noma da kiwo, haka kuma tana da yanayi mai kyau da ke ba da damar shuka amfanin gona iri-iri. Akwai kuma albarkatun ƙasa da ke taimakawa wajen bunkasa tattalin arziki da rayuwar al'umma.

Ina fison naman sa musamman idan an soya ko an dafa shi da kayan kamshi. Haka kuma ina son naman kaza domin yana da sauƙin narkewa kuma yana da daɗi.

Teburina a wurin aiki yana da tsari mai kyau kuma an shirya shi domin sauƙaƙa aiki. Akwai kayan aiki kamar kwamfuta, littattafai da kayan rubutu a wurin da za a iya samun su cikin sauƙi. Haka kuma ina kiyaye tsaftar tebur domin kada hayaniya ko tarkace su hana ni mayar da hankali.

Ina farkawa kullum da sassafe kimanin ƙarfe biyar da rabi zuwa shida na safe domin in fara ayyuka da wuri. In shirya rana ta, sannan in samu lokaci yin addu'a da sauran shirye-shiryen safe kafin aiki.

Ina jurewa zafi ta hanyar sa tufafi masu ɗaukar iska da haske, shan ruwa sosai da nisantar yin aiki kai tsaye a rana mai zafi sosai. Haka kuma idan zai yiwu ina neman inuwa ko wuri mai sanyi domin samun sauƙi daga zafin rana.

Kayan ciye-ciye da na fi so sun haɗa da cakulet mai ɗanɗano mai daɗi, kankana, ayis kirim musamman irin waɗanda ke da ɗanɗano na fanila ko kayan ƴaƴen itatuwa, kayan zaƙi kamar kek da biskit masu ɗanɗano mai kyau. Ina sonsu saboda suna dada nishaɗi da jin daɗin baki.

Eh, ina da katin kasuwanci. Ana amfani da shi domin sauƙaƙa sadarwa da abokan aiki ko kostomomi, musamman wajen bayar da bayanai kamar suna, lamba, adireshin da aikin da nake yi. Haka kuma yana taimakawa wajen ƙirƙirar kyakkyawar alaƙa da harkokin kasuwanci.

Eh, ina amfani da sauro net, musamman a lokacin da sauro ke da yawa, domin kare kai daga cizon sauro da cututtuka da suke iya kawowa kamar zazzabin cizon sauro. Haka nan yana taimakawa in samu barcin lafiya ba tare da tashin hankali ba.

Eh, ina mike jiki da safe a kullum domin ƙarfafa jiki, motsa tsoka da kuma farawa da kuzari. Wannan yana taimakawa wajen inganta lafiya da rage gajiya a lokacin rana.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar aminci da gaskiya, sadarwa mai kyau, taimako da goyon baya, cika alkawari, kulawa da dangantaka. Wannan hanyar tana ƙarfafawa amincewa da haɗin kai a harkokin kasuwanci.

Ina jagorantar mutane ta hanyar bayar da misali mai kyau, yin aiki da gaskiya, ƙwazo ɗa'a domin su bi sawuna, sadarwa a fili, bayyana manufofi, buɗin aiki, da abubuwan da ake buƙata cikin sauƙi da fahimta, kula da bukatunsu, fahimtar ra'ayoyi, damuwa da bukatun kowane mutum, ƙarfafa su da yabo, jan hankalinsu kan abin da suke yi da kyau da kuma ƙarfafa su wajen ci gaba, shirya tsari mai kyau, rarraba ayyuka daidai da ƙwarewarsu tare da bayar da goyon baya a lokacin da suke bukata. Haka jagoranci ke taimakawa wajen samun haɗin kai da nasara a cikin ƙungiyoyi.

Don kiyaye lafiya, ina yin abubuwa kamar cin abinci mai gina jiki kamar 'ya'yan itatuwa, kayan lambu, da abinci mai. Ƙwayoyin protein, shan ruwa da yawa domin kiyaye jiki daga bushewa da kuma inganta aikin jiki, motsa jiki akai-akai, yin gudu, tafiya ko motsa jiki a gida don ƙarfafa jiki, bacci mai kyau, samun isasshen bacci domin jiki ya huta, guje wa abubuwa da ke cutarwa kamar shan taba, giya ko abinci marar lafiya, kulawa da tsafta, wanke hannu, wanka akai-akai da tsaftace muhalli. Waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen kiyaye lafiya da jin daɗi a kullum.

Eh, ina jin ɗan tsoron ƙwari, musamman irin waɗanda ke iya cizo ko kawo cuta kamar sauro da ciyawa. Amma ina ƙoƙarin kiyaye kaina ta hanyar amfani da net na sauro, tsaftace muhalli da nisantar wuraren da ƙwari ke yawan taruwa.

Ina zuwa kasuwa sau da yawa a cikin mako amma mafi yawan lokaci a ranar Asabar ko Laraba domin siyayya mai yawa. Haka kuma ina zuwa da safe domin kasuwa ba ta cika ba kuma farashin kaya ya kan fi sauƙi a wannan lokaci.

Dangantakata da makwabta tanada kyau sosai. Muna zaune cikin fahimta da mutunta juna. Muna taimakawa juna idan akwai bukata kuma muna gudanar da al'amura cikin lumana da haɗin kai. Wannan yana sa zamanmu a unguwa ya kasance lafiya da annashuwa.

Ina kallon madubi sau da yawa a rana, musamman da safe bayan wanka domin tabbatar da tsafta da kyau da kuma kafin fita daga gida domin duba sutura da kwalliya. Haka kuma ina kallon madubi lokacin da nake son gyara wani abu a kaina ko sutura.

Ina amfani da kafofin watsa labarai kamar wayan hannu da saƙonni, SMS domin sadarwa da abokai, dangi da abokan aiki, shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da sabbin abubuwa, rediyo da talabijin don samun labarai na yau da kullum da shirye-shiryen ilimi ko nishaɗi, intanet da yanar gizo don binciken karatu da samun bayanai masu amfani. Ina amfani da waɗannan hanyoyi domin samun labaran sadarwa da ilimi cikin sauƙi.

Eh, ina iya ba da barkwanci idan yanayin ya buƙata, musamman a wurin aiki ko lokacin da ake buƙatar magana mai mahimmanci da tsanaki. Hakan yana taimakawa wajen nuna girma mutunci da kuma mayar da hankali ga abubuwan da suka fi mahimmanci.

Eh, ina iya ɗaure ƙulli idan ya zama dole, musamman wajen ɗaukar alhaki, kammala aiki ko shawo kan wani ƙalubale. Yin ɗaure ƙulli yana taimakawa wajen haɓaka haƙuri, juriya da samun nasara a rayuwa da aikin yau da kullum.

Ina zuwa kasuwa yawanci da safe, kimanin ƙarfe bakwai zuwa tara domin samun kayan masarufi kafin kasuwa ta cika. Haka kuma zuwa da safe yana bani damar samun kayan da suka fi sabo da kuma farashi mai sauƙi.

Eh, ina iya yin iyo. Ina yin iyo domin motsa jiki, nishaɗi da kuma kare kai idan na shiga ruwa mai zurfi. Haka kuma, yin iyo yana taimakawa wajen ƙarfafa jiki da lafiyar zuciya.

Na fi son hawa matakala idan ba nisa ba ne sosai, domin yana motsa jiki kuma yana da lafiya ga jiki. Amma idan ni-nisan bene ya yi yawa ko kuma na gaji, ina amfani da lift domin sauƙaƙa tafiya da rage gajiya.

Ina karɓar baƙo cikin girmamawa da ladabi. Na fara gaisuwa mai kyau sannan in ba su wurin zama idan sun zo gida. Hakanan in ba su ruwa ko abin sha sannan in tabbatar cewa suna jin daɗin zaman su. Idan sun zo don aiki ko ziyarta ta musamman, ina sauraron su da hankali kuma ina taimaka musu yadda ya kamata.

Eh, ina fatan samun shinyewa, musamman idan ya kasance yana da amfani ga rayuwa ko ci gaban aiki. Samunsa yana nufin samun tallafi, albarka ko lada akan ƙoƙari da aikin da aka yi, wanda hakan ke ƙara ƙwazo da jin daɗin aiki.

Eh, ina kallon taurari da dare lokaci-lokaci, musamman a lokacin da sararin sama yake da tsafta. Yana da daɗi sosai ganin taurari, yana sa natsuwa da tunani. Kuma wani lokaci yana ba da sha'awa wajen tunani kan abubuwan da ke waje da rayuwar yau da kullum.

Eh, ina tauna goro lokaci-lokaci, musamman idan ina son jin ɗanɗanon sa ko kuma lokacin shagatawa. Goro yana da amfani ga haƙora saboda yana ƙarfafa su kuma yana da ɗanɗano mai daɗi ga baki.

Ina son abubuwa masu ɗan zafi kaɗan fiye da sanyi, musamman abinci da abin sha. Wannan saboda abubuwa masu ɗan zafi suna da daɗin ci da sha, suna kuma taimakawa wajen jin daɗi da kwanciyar hankali. Amma abubuwa masu sanyi ma ina amfani da su lokaci-lokaci, musamman a lokacin zafi ko don nishaɗi.

A lokacin da nake jin damuwa, ina yin abubuwa kamar shaƙatawa da yin numfashi mai zurfi don rage tashin hankali da samun natsuwa, fita waje ko yin tafiya don samun sabon yanayi da tunani mai kyau, neman shawara ko magana da abokai da 'yan uwa don raba damuwa da samun shawarwari, rubutu ko yin ayyukan da nake so kamar karatu, zane ko sauraron kiɗa don in kawar da damuwa, addu'a ko tunani mai zurfi don samun kwanciyar hankali a zuciya da, uh, da ruhaninya. Waɗannan hanyoyi suna taimakawa wajen rage damuwa da samun natsuwa cikin sauƙi.

Ina goge haƙora sau biyu a rana, da safe bayan tashi daga barci da kuma da dare kafin yin barci. Hakan yana taimakawa wajen tsaftace haƙora, hana ƙura datti da dattin taruwa da kuma kiyaye lafiyar baki da haƙora.

Ina magance ƙoke-ƙoke ta hanyar sauraron koke da hankali na fahimce abin da ake korafi akai bada amsa cikin natsuwa in bayyana abin da zai iya warware matsalar, neman mafita tare, in yi shawara da wanda ke ƙokin domin samo hanyar da ta dace, kasancewa mai haƙuri kada in yi fushi ko saurin ɗaukar hankali, gyara abin da zai iya gyaruwa. Idan ƙoke na da tushe, in yi ƙoƙarin gyara shi cikin lokaci. Hakan yana taimakawa wajen kauce wa rikici da kuma tabbatar da zaman lafiya da fahimta.

Ina kare kaina daga sauro ta hanyoyi kamar amfani da, da sauro, ah, gidan sauro don hana sauro cizon jiki, sanya riga mai dogon hannu da wando mai tsawo musamman idan ina fita da dare ko wuraren da sauro ke yawa, tsaftace muhalli, gujewa taruwar ruwa a gida ko gefen gida domin kada sauro suyi yawa, amfani da ƙyalle ko zannuwan riga mai ƙyalle lokacin barci musamman idan babu, aaah, condition ko fan, shigar da net ko allo a tagogi da ƙofar gida don hana sauro shiga cikin gida. Waɗannan hanyoyi suna taimakawa wajen rage cizo da kiyaye lafiya daga cututtukan sauro.

Idanuna suna da launi baƙi, mai ɗan haske, wanda ke ba su kyau da haske. Wannan launi yana ba da damar gani sosai a haske da duhu, kuma yana dacewa da fuska gaba ɗaya.

Unguwar mu tana da kyau kuma tana da zaman lafiya. Mutane suna zaune cikin fahimta da mutunta juna, kuma ana samun taimakon juna idan akwai bukata.

Ina kallon wayata kimanin sa'o'i uku zuwa biyar a rana, gwargwadon ayyukan da nake da su. Yawanci ina amfani da ita domin sadarwa, karatu da samun labarai. Ina kuma koƙarin rage yawan amfani da ita domin kiyaye lokaci da kuma lafiyar ido.

Ina cin abincin rana da misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na rana, bayan na gama wasu muhimman ayyuka na safe. Wannan lokacin yana ba ni damar hutawa kaɗan sannan in ci gaba da ayyukan da ke gabana cikin kuzari.

Eh, ina kunna tsaron batiri a wayata domin kare lafiyar batiri da tsawaita rayuwarsa. Wannan yana taimakawa wajen rage yawan, caji fiye da kima da kuma kiyaye ingancin batiri na dogon lokaci.

A lokacin da babu wutan lantarki, ina yin abubuwa da yawa kamar karatu ko rubutu, yin amfani da littafi ko rubuce-rubuce domin ci gaba da ilimi, amfani da hasken batir ko fitila, hira da iyali ko abokai, cajin waya da power bank idan akwai shi domin kada sadarwa ta tsaya, shaƙatawa ko hutawa domin ba jiki damar hutu har sai wuta ta dawo.

Eh, ina buga rubutu da sauri, musamman idan na saba da batun da ake magana akai. Ina ƙoƙarin kiyaye daidaito da ingancin rubutu tare da gudu, domin saƙon ya kasance a sarari kuma ba tare da kuskure ba.

Eh, ina kallon inuwata lokaci-lokaci, musamman idan ina tafiya a rana mai haske ko a wurinda haske ke haskawa sosai. Inuwa tana nuna yadda haske ke bugawa jiki kuma wani lokaci tana tunatar da ni motsi ko matsayina a wancan lokacin.

Eh, ina da sa hannu a sakonnina. Musamman idan sakon na da muhimmanci ko na aiki ne, sa hannu yana nuna sahihanci, girmamawa da kuma tabbatar da wanda ya aiko da sakon. Amma a sakonni na yau da kullum, wani lokaci bana sanya sa hannu idan ba lallai ba ne.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyoyi daban-daban gwargwadon yanayi da buƙata, a ofishi ko wurin aiki ta hanyar kira ko bidiyo ta sakonni ko imel, a wuraren taro ko bita lokacin da ake shirya taron kasuwanci ko horo.

Ina amfani da waya ni mai fasahar zamani wacce ke da kyamara mai kyau, ƙwaƙwalwar ajiya mai yawa da haɗin intanet mai sauri, wanda yana taimakawa wajen sadarwa, bincike da gudanar da ayyuka cikin sauƙi da inganci.

Ina cin abincin dare kimanin ƙarfe baƙwai zuwa takwas na dare, bayan na gama ayyuka na yau da kullum. Wannan lokacin yana bani damar shaƙatawa, cin abinci cikin natsuwa, sannan in huta kafin yin barci.